To, ni dai a yanzu rayuwa ta abin nake, abin na taso amma na taɓa zama a ƙauye kuma ƙauye yana da daɗi shi ma.

Gas kiyade, bikin ranar haihuwana ba wani biki na kemai ba, na kan yi addu'a ne kawai Allah ya ƙara tsawon lafiya da nisan kwananta.

To, yanayin ɗakin da na kusa na so in ga ɗaki da haske mai faɗi, sananga girma da abubuwan more rayuwa.

Abin da nake gani da muhimmanci wanda ya fi kowane muhimmanci shine kostomomi masu zuwa su siya suna da matukar muhimmanci a kasuwanci.

Bokitan da muke amfani da su a gida suna da yawa saboda akwai na wanka akwai na wanki akwai na.

Ina matuƙar son agogon hannu kuma ina tare da shi kullum saboda yana da mahimmanci wurin duba lokaci.

Anguwan mu yanki ne wanda yake da yawan al'umma kuma mafi yawancinsu talakawa ne masu ƙaramin kar--

Ina da kati na kasuwanci sabida yana da matukar muhimmanci. Shi ne zai nuna ma kai cikakken ɗan kasuwa ne idan ka shiga.

Ina aje, takaddun aiki na ne a wurin da aka tanada ɗomin ajiye wa saboda suna da matuƙar muhimmanci kuma ba a sa da su.

Yanzu ina cin abincin dare ne kaman daga magariba, bayan sallan magariba kaf insha, lokacin ne nake cin abinci.

A duk lokacin da nake tafiya, ina inna bi inda a rana take kallo. Ina kallon inuwana idan ina tafiya.

Eh gaskiya muna cimma manufofinmu kan tallace-tallace na gidan rediyo da wasu bangare na.

Eh wani lokacin muna kwatanta, muna kwatanta musamman da abokan da muke tare da su idan, an dan samu lokaci sai a yi.

Ni gaskiya bana hawa jaki, kuma inda nake ba ma mun ladi wa'inan jakin tun da cikin gari ne ba.

Dubbaƙun da yazo in da naki, ina barin abun da nake a lokacin. In bashi gudi, in kawo mai ruwa, in zauna da shi a kunna min fanka.

Muna masabaha da mutane sosai a wurin aiki, sabida masabahan nan ba ƙaramin amfani da ke da shi ba da sa farin ciki.

Ina tabbatar da ingancin aikina ne, ta yadda idan aka yi shi ko aka ajiye shi, duk wanda ya taɓa zai ji aikin ya yi yadda ya kamata.

Ina hawan keke sosai. Sabida na koyi keke tun ina ƙaramin yaro har izuwa yanzu ma ina hawa wani lokaci.

Muna kare kanmu ne daga sauro ta hanyar shiga gidan sauron idan za mu kwanta, sai amfani da magani saboda ciwo.

Wani kasashen yanzu ta hanyar samun gwiwari mazauniyar tersu, suna ma basu shawaran ne idan ci da su.

Ai gaskiya ba lokaci wada wani lokaci zaka iya amfani da shi saboda abubuwa da dama suna sake amfani da shi.

Irin kiɗan da nake so mai daɗin sauti wanda bai cika hayaniya ba wanda zaka gan shi idan kana ji.

Ina matuƙar son wasan ƙwallo, sannan ina son wasan hawa doki, sannan sai wasan shiga ruwa. Nin kaya ke nan.

In kiyaye kalmar sirri ne ta hanyar, ajiya mai mahimmanci sabida gudun kada in samu matsala wata rana.

Gaskiya dai a cikin wuraren da na ke so bana son guri masu hayaniya, irin ƙara tai yawa a wuri.

A cikin wasannin da na fi yi a waje babu kamar wasan kwallo, saboda wasan kwallo yana sa nishaɗi yana da matuƙar daɗi sosai.

Ya je a abincin da nake, wanda suke sa ni naji daɗi sosai. Gaskiya suna da yawa abin da na fi so, ina son faten doya.

Labulai na launin kalarsu wanda nake amfani da su yanzu farare ne, masu matuƙar kyau da haske.

Hotuna na, na kan ajiye su a cikin waya wanda nake amfani da su a waya, wanda kuma ba a waya bane. Nakan adana su a wuri mai.

Abun mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine ka haɗu da aboki mai amana. Wanda bai cutar da kai kuma ba zai bari a cuce ka ba.

Inda nake zuwa cin abinci, guri ne inda ake saida abinci, gurare masu ɗan sauƙi da masu arha.

Gaskiya nasara muna cikinta, tunda nasara ce ta kawo mu wannan matakin zaka taimaki iyaye, zaka taimaki iyaye zaka taimaki abokai da kowa.

Gaskiya dai ba ma amfani da kyandar a inda muke yanzu, amma a zamanin shekarun baya ne ake amfani da kyandar banda yanzu.

Wani lokacin na kan so in kalli wata da daddare, musamman idan aka ce na dawo, na samu guri, na zauna, ni kaɗai na ɗaga kai sai in kalla.